Eh muna aiki tare da ƙungiyoyi daban-daban na al’umma, musamman tun daga unguwa sai sai jagorori na tsaro na unguwa sannan da na kasuwa. Don muna aiki da wannan ƙungiyoyin.